Ni ina son dafa ƙwai ta hanya mai sauƙi amma mai daɗi. Yawanci ina wanke ƙwan da farko domin tabbatar da tsabta, sannan sai na sa shi a cikin tukunya in zuba ruwa kaɗan wanda zai rufe ƙwan gabaɗaya. Bayan haka sai in ɗora tukunya a wuta domin ya tafasa. Idan ruwan ya fara tafasa sai in barshi na wasu mintina kamar goma domin ƙwan ya dahu sosai. Idan ya dahu sai in cire shi daga wuta in zuba ruwan sanyi domin sauƙake bare ɓawon. Bayan na bare shi, wani lokaci ina zuba gishiri ko yaji kaɗan domin ya ƙara ɗanɗano. Ina son cin ƙwai saboda yana da daɗi kuma yana da amfani ga jiki, musamman da safe tare da burodi ko shayi.

Eh wani lokaci ina kunna tsaron batiri a wayata. Ina haka musamman idan na lura cewa batirin wayata yana raguwa da sauri ko kuma idan na san zan daɗe ban samu wajen caji ba. Tsaron batiri yana temakawa wajen rage amfani da wuta ta hanyar rage wasu ayyuka da apps da suke aiki a bango. Misali, yana iya rage hasken allo, rage amfani da intanet a wasu apps ko kuma dakatar da wasu abubuwa da ba su da mahimmanci a lokacin. Saboda haka yana temaka min in yi amfani da wayata na tsawon lokaci kafin batirin ya ƙare. Dik da haka, wani lokaci bana kunna shi. Idan ina son amfani da dukkan abubuwan wayata ba tare da takura ba.

Ni ina son zama cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Yawan ci ina son zama a wuri mai tsafta da shiru domin in samu damar tunani ko yin abubuwan da nake so cikin natsuwa. Idan ina gida, wani lokaci ina son zama a kujera ko a tabarma in huta ko in yi hira da iyalina. Idan kuma ina makaranta ko wani wuri, ina son zama a inda zan ji daɗi kuma zan iya maida hankali ga abin da nake yi. Haka kuma ina son zama tare da mutane masu mutunci da kirki domin muyi hira mai amfani da juna. A gare ni, zama cikin natsuwa da wuri mai kyau yana taimaka min in ji daɗi da kwanciyar hankali.